Wanne irin nama ka ke fi so? Eh, irin naman da na fi so shine naman kaza, naman zabuwa, naman rago, naman raƙumi, naman saniya, naman fara, naman baru, naman zabi, naman tolo-tolo. Gaskiya ina son waɗannan namomin ba domin komai ba, sai idan, idan na ci wannan naman yana sani annashuwa da nishaɗi. Hakan ya sa na ke son waƴannan namomin. Ko ina jin daɗin amfani da su sosai. Idan anyi dambun nama ma ya fi daɗi. Sannan akwai naman agwagwa ma, shi ma yana da daɗi sosai.

Kana duba kalanda kullum? Eh, ina duba kalanda son tayin haka. Ba kullum ba, saboda ni ayyukana ba na gwamnati bane ba, na kasuwanci ne. To zan ruka duba ranakun da nake sayan kaya, kaya na kwana nauyi. Ina duba kalanda sosai gaskiya.

Kana sanya bel kullum? A'a, ni ba na sanya bel kullum. Wataran idan na sa bel, watara na ba na sawa saboda riguna na ba kowanne ke da bel ba. Hakan ya sa ba kullum na ke sa bel ba, amma ina sawa waɗansu lokuta haka da dama.

Sau nawa kake duba saƙonni a aiki? Eh, ina duba saƙonni a wajen aiki ba adadi, saboda idan kwastoma ya sayi kaya yana tura mana saƙo ne, sai mu duba sai mu shigar mai da kaya. Sannan muna duba saƙonni na kuɗi idan kwastoma ya turo mana kuɗi muna duba kan saƙonni. Hakan yasa muna duba saƙonni a ranaku babu adadi, gaskiya.

Kana sanya agogo a hannu? Eh, ina sanya agogo a hannu saboda sa agogo a hannu abu ne mai kyau. Za ka kula da lokacin ka, lokacin sallah da ma sauran lokututtuka da dama musamman abin da ya shafi sana'anka. Idan ka sa agogo a hannunka, za ka duba ka ga lokaci ya ja, ka ga lokacin fitanka ya yi. Ha kan yasa muke son sa agogo a hannu saboda agogo yana da matuƙar amfani a wajen mu. Ba don komai ba sai don duba lokaci. Duk abun da aka ce za ka yi shi in dai yana da tayim, to kai kanka ka fi jin daɗin hakan. Amma duk abun da za ka yi ba ka duba lokaci, za ka kamun ka an karama. Za ka ga ranan kamar bai isheka yin abun da za ka yi ba. Amma du abun da ka tsara shi a lokaci, za ka ce za ka fita kasuwa ƙarfe bakwai, za ka dawo kaza lokaci kaza, za ka yi kaza lokaci kaza, za ka yi kaza. To za ka ga kai kanka abubuwan ka sun fita fiye a yadda kake so.

Yaya kake son zama? Eh, yadda nake son zama ya danganta da yadda nake ji a jikina ne. Amma yadda nake son zama shine na fi so idan na zauna in ɗan shingida haka, sannan in ɗaura ƙafana ɗaya kan daya kamar dai basarake haka. Ina jin daɗin haka.

Kana jure barkono mai yaji? Eh, ina jure barkono mai yaji. Idan yajin ba mai yawa bane ba. Saboda mu na munason abinci mai barkono mai yaji. Amma idan yajin yayi yawa abincin za ka ji ya fita a kayan ka ma gaba ki daya. Gaskiya muna son yaji a nan sosai. Muna son barkono.

Yaya kake jira a layi? Yadda nake jira a layi, layin mai ne ko layin banki ne ko layi a wasu harkoki, dole ehh na yi haƙuri. Amma ko da lokacin da nake jiran layi naga babu abun da nake yi, ina ɗauko wayana ne in ci gaba da kasuwancina ko neman kwastomomi ta wannan hanya.

Me kake yi da farko lokacin da ka isa ofis? Eh, idan na isa ofis, abun da nake fara yi shi ne ina share ofis ɗina, in goge desk, in fesa turare wanda zai ja hankalin mutane wanda idan sun zo wajen za su gane cewa wannan wajen da suka zo waje ne mai tsabta, mai mutunci. Sannan bayan na gama sai in yi zamana.

Yaushe kake cin abinci da dare? Lokacin da nake cin abinci da dare ina cin abinci ne ƙarfe bakwai zuwa da rabi. Haka shine lokacin da nake cin abinci, wadda an ce idan kace abinci yawanci ƙarfe takwas, hakan yakan haifar ma da cuta. Shi yasa nake cin abinci ƙarfe bakwai ba domin komai ba, sai dan in kiyaye lafiyan- lafiya na.

Kuna da fanka a rufin ɗaki? Eh, muna da fanka a rufin ɗaki saboda fanka yana da mugun amfani a wajen mu, musamman lokutan zafi haka. Idan mun kunna fanka muna jin daɗin shi yana ba mu iska mai daɗi. Sannan muna samu muyi bacci mai daɗi a duk lokacin da muka kwanta. Idan mun ji iska yana bugan mu, mun fi samun bacci a kwanciyar hankali. Sannan muna amfani da fanka a lokacin azumi musamman idan ana zafi. Idan anyi zafi muka kunna fanka domin mu ji sauƙi a cikin ran mu.

Kana shuka tsire-tsire a gida? Eh, ina shuka tsire-tsire a gida saboda shuka tsire-tsire a gida abu ne mai matuƙar muhimmanci a wurinmu. Saboda idan mun shuka iri-iri a gida, akwai kayan miya na abinci da muke saya a kasuwa. Amma idan mun shuka tsire-tsire a gida, muna zuwa mu ɓalla ne a jikin shi kawai.

Yaya kake tafiya zuwa wurare? Yadda nake tafiya zuwa wurare kaman zan je ni wani garin da ba nawa ba, ina tattara kayan sawa na musamman, trousers, shoes da riguna da glasses da ɗan sauran abun da baza a rasa ba. Zan haɗa su a waje guda, zan kama hanya in yi tafiya.

Sau nawa kake rubuta rahoto? Eh, ina rubuta rahoto kaman sau biyu ko sau uku. Ya danganta ne da rana. Kun idan an samu wani issue a inda nake sai in rubuta rahoto.

Wace rana ce mafi kyau a mako? Ranar Litinin da ranar Juma'a. Waɗannan ranaku su ne masu kyau a mako a waje na ni.

Kana yin addu'a kullum? Eh, ina yin addu'a kullum. Idan na tashi a bacci, zan yi addu'a. Idan zan fita wajen aiki, zan yi addu'a. Sannan idan na dawo daga wajen aiki, zan yi addu'a. Idan zan kwanta bacci, zan yi addu'a. Sannan idan na gama sallah ma, zan yi addu'a. Yin addu'a muna ganin amfanin shi sosai a rayuwan mu saboda muna samun ladabi, jallabi, kariya, dafa'i daga wajen Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yin addu'a yana da matuƙar muhimmanci a gare mu. Sannan, iyayen mu suna taya mu addu'a kullum kamar yadda mu ma muke yi kullum.

Wane irin yanayi kake fiso? Eh, ina son yanayin da ba zafi ba, yanayin da ba sanyi ba, yanayi na daidai dai haka. Hakan yana burge ni sosai. Hakan yasa na ke son yanayin da ba zafi ba, yanayin da ba sanyi ba.

Yaya dangantakarku da shugaban aiki? Dangantakarmu da shugaban aiki abu ne mai kyau wanda kowa ya yi idan ya ga yadda muke dangantaka da shi. Hakan zai burge shi domin muna samun kyakkyawan mu'amala a tsakaninmu da shi kuma ba mu cika samun matsala a tsakaninmu ba.

Ina kake son ziyarta? Kyakkyawan tambaya. Inda nake son ziyarta shine Madinan Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama da ke ƙasar Saudi Arabia. Wannan ƙasa yana da falala sosai. Sannan idan na je Madina, zan samu natsuwa, annashuwa, farin ciki da ban taɓajin irin shi ba kan yasa nake son zuwa ziyartar Madinan Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama. Allah ka mai da ni Madina alfarumar shugaba sallallahu alaihi wasallama.

Kana fi son zama ko tsayuwa? Eh, na fi son zama a wasu lokutan saboda, zama yana sauke min gajiya sosai. Wadda haka yasa ba na son tsayuwa.

Me kake yi lokacin da ruwa yake zuwa? Lokacin da ruwa zai zo, idan na yi shanya a waje, ina zuwa in ɗebe kayana, in dawo da su ɗaki. Sannan ina duba abun da duk ruwa idan ya taɓa zai ɓata shi, sai in ɗauke shi in shigar da shi cikin ɗaki. Sannan a kasuwa idan mun yi display a waje, idan ruwa zai jiƙa shi, muna ɗauka mu shigar da shi cikin shago.

Kana yin barci da rana? Eh, ina yin barci da rana. Saboda idan nayi barci da rana bayan ƙarfe biyu zuwa ƙarfe uku haka, ina samun kwanciyar hankali. Sannan ina jin natsuwa, sannan duk wani gajiya da yake dan jikina ina jin shi yana sauka. Hakan yasa nake so yin bacci da rana. Sannan sun zo a wani hadi sai ma cewa yin bacii da rana akan rubuta wa mutum lada.

Kana jin kukan zakara da safe? Eh, ina jin kukan zakara da safe saboda a inda muke akwai zakaru. Idan mun ji kukan zakara da safe, hakan yana nuna mana cewa gari ya waye ko da muna bacci sai mu tashi.

Kuna amfani da ruwan rijiya? Eh, muna amfani da ruwan rijiya. Muna shan ruwan rijiya, sannan muna yin abinci da ruwan rijiya. Muna amfani da ruwan rijiya sosai a yankunan da muke, saboda ruwan rijiyan mu yana da daɗi kamar ruwan kwakwa za ka ji shi. Hakan ya sa ba mu cika amfani da ruwan fiyawata ba, saboda ruwan rijiyan nan ya fi kowane ruwa daɗi a yankin da muke. Hakan ya sa ko abinci za muyi, siyan muyi da shi domin abincin ya yi ɗanɗano.

Wane irin takalma kake fi so? Irin takalman da na fi so shine sau ciki. Idan zan sa takalmi ni nafi son in sa sau ciki ba don komai ba sai don kare ƙafana daga datti. Sannan lokacin sanyi ma idan na sa sau ciki ni nafi jin daɗi ƙafana yakan yi dumi. Gaskiya ni nafi son sau ciki akan ko wane kalan takalmi.

Kana iya hawan keke? Eh, ina iya hawan keke. Ina hawa keke da safe. Ina wasa jini na da safe saboda in ji cikina ya wartsake da gajiya. Hakan yasa nake hawa keke sosai.

Me kake yi lokacin da babu wutar lantarki? Eh, lokacin da babu wutar lantarki, ina kunna solana ne ko in ba ta, in ci gaba da abun da nake yi ko ina kallon TV ko ina amfani da kwamfutana ko idan in cajin wayana. Idan an ɗauke wutan ne fa ina kunna wutan solana ne in ci gaba da amfani da shi.

Kana fi kuzari da safe ko da yamma? Eh, na fi kuzari da safe saboda ina zuwa morning training. Idan na je morning training, idan na dawo ina samun kuzari sosai sosai. Hakan ya sa idan na tashi ina je na jinina a watsake. Ina yin abubuwa da dama ba tare da ganda ko kasala ɗaya ke damuna ba. Gaskiya ne idan na tashi da safe na yi training, na fi jin ƙarfin gwiwa da ƙarfi a jikina akan da yamma.

Kana cin salati? Eh, ina yin salati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadu wa sallim. Ina yin salati saboda ina son salati kuma ni mai yin salati ne saboda ina son Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam, ɗangatan Allah ɗayan da bai da na biyu, shugaba.

Menene abin da kake tunawa daga yaro? Eh, abin da nake tunawa daga yaro shine akwai lokacin da aka tashe mu da safe akan mu tashi muyi sallah, sai muka je mu bayan gida. Munje muna fitsari to cikin banɗakin namu ba shi da haske, to ni sai na riga shiga sai na yi gaba. Da na yi gaba ina fitsari, ina fitsari, sai yayan mu sai ya shigo, banɗakin da ke yana da girma. Da ya shigo shi bai san da kowa a banɗakin ba. Na gama fitsari sai na ja buta shi kuma ƙafinnan lokacin ya zauna. Jan buta da na yi ya zata daga waje ne ta makwarari aka ja butan. Hakan ya sa ya ji tsoro, ya yi ihu ya tashi da gudu ya fita. Ni kuma jin yayi ihun ne ya tsoratar da ni. Ni ma na tashi na bi bayan shi da gudu ni ma ina ihu. Wanda daga baya muka gano ana tattaunawa na ke cewa ni, Fani ne a gaba, amma ban ga wanda yasako hannu ta makwarari ya ja butan shi ba, Shi kuma ya zata an ɗauki butan shi ne. Wannan abun ne bana manta shi daga yaro zuwa yanzu. Hakan idan na tunashi ina yin dariya wata rana sosai-sosai.

Kana siyan kaya a yanar gizo? Eh, ina siyan kaya a yanar gizo. Wanda ina jin daɗin siyayya ta yanar gizo ta yadda ba tare da na je na sha wahala ko na biya kuɗin jirgi na je wata ƙasa domin siyayyan abin da nake so ba. Wadda ina zaune daga gida, zan ga abin da nake so in zaɓa, sannan in tura musu kuɗi kuma aka kawo min abuna ba tare da na sha wahala ba. Hakan ya sa nake son siyayya ta cikin yanar gizo. Hakan yana burge ni sosai kuma ina jin daɗin hakan. Wadda hakan ya sa idan an kawo min kaya bana ganin abun da ba dai dai ba, shi ya sa ma nake ƙaunar siyayyan abubuwana ta yanar gizo.

Kafi son zama a birni ko ƙauye? Na fi son zama a birni fiye da ƙauye, saboda zaman birni ya fi na ƙauye da abubuwa da dama. Birni akwai wutan NEPA, akwai abubuwan mashuna mabambanta wanda zaka sarrafa amfanin gonan ka fiye da ƙauye. Ƙauye koyaushen ruwan sha ba su da shi balantana wutan NEPA.

Wane 'ya'yan itace kake fi so? 'Ya'yan itacen da na fi so, ina son ayaba, ina son abarba, ina son sweet melody, ina son kankana, ina son inabi, ina son aful, ina son abubuwa da dama irin su guiva, mangwaro da dai sauransu wadda idan ina cin su ina ji na cikin nishaɗi sosai.

Kana cije farce? Eh, ina cije farce a wasu lokuta idan na zauna babu abun da nake yi. Saboda idan na zauna ina cije farce wani lokacin ina jin daɗi sosai. Hakan ya sa nake cije farce a wasu 'yan lokuta amma ba ko da yaushe ba.

Kana raba ayyuka ga wasu? Eh, ina raba ayyuka ga wasu sosai ma saboda mutanen da suke ƙarƙashina a wajen aikina suna da yawa. Hakan yasa ayyukan da bazan iya ba nake raba mana su saboda mu samu mu cimma abin da muke so a koda yaushe. Hakan yana ƙara min ƙarfin gwiwa tare da son zama da su saboda suna yi min abin da nake so, a sanda nake so kuma su bani abin da nake so.

Yaushe kake cin abincin rana? Eh, ina cin abincin rana ne bayan na je na yi sallan azahar idan na dawo. A wannan lokacin nake samu na ci abincin rana. Saboda lokacin ne na fi samun natsuwa da kwanciyar hankali wadda idan ina cin abinci a wannan lokacin ba tare da jin wani tashin hankali ba.

Kana iya kunna wuta? Eh, ina iya kunna wuta idan na je na gona bayan na tattara amfanin gonana. Ina nemo ashana in kunna wuta domin ya rage min duttin da ke cikin gonana. Sannan a gida idan mun tara shara haka muna haɗa shi a bayan gida can mu je mu kunna masa wuta. Saboda haka ina iya kunna wuta.

Kana shan madara? Eh, ina shan madara. Ina son madara kuma ina amfani da madara, wanda hakan ya sa ba a rasa ni da madara a cikin firij dina. Saboda shan madara a wajen mu mu fulani madara yana ƙara mana lafiya. Sannan madara yana ma na maganin yunwa sosai. Hakan ya sa muke son madara, muke son amfani da madara a koda yaushe.

Wane kayan marmari kake fi so? Eh, kayan marmari da nafi so shine in ganni ina cin abarba ko lemo ko kankana ko ayaba ko inabi ko gwanda ko abarba da sai sauran abubuwan da baza a rasa ba waɗanda ina son su sosai sosai.

Yaya kake kammala aiki a lokaci? Yadda nake kammala aiki a lokaci ina amfani da kwamfuta na ne musamman idan aikin yana da yawa. Wanda a cikin ƙanƙanin lokaci yakan sa in gama aiki na ba tare da shan wani wahala ba.

Kana fison kayan zaki ko gishiri? Eh ina son kayan zaki sannan kuma ina son kayan gishiri. Kayan zakin da nake so shine in ga ina cin biredi mai siga, ina shan ruwa idan an haɗa min plebo an sa siga a ciki sannan ina shan ruwan ti mai siga a ciki. Kaya mai gishiri da nake so shine in ga nama an barbaɗa mai yaji ko kuma kifi an soya shi an sa mai gishiri mai yaji haka ina son wannan sosai ma.

Kana da dabbar gida? Eh, ina da dabbar gida. Ina da bunsuru, ina da akuya, ina da rago, ina da tinkiya, sannan ina da zomo, ina da kare, ina da doki, ina da zabuwa, ina da agwagwa haka ina da kifaye. Waɗannan duka ina da su a gida a cikin lambu na.

Kana son ɗakin ka yayi haske? Eh ina son ɗakina yayi haske amma ba lokacin da zanyi bacci ba. Saboda idan ina kallon haske a cikin ɗakina ina ganin komai nafi samun natsuwa da kwanciyan hankali. Amma idan zan kwanta bacci ina kashe wuta bana bukatan haske gaskiya, sai dai idan na tashi sai in sake kunnawa. Wadda bacci cikin haske gaskiya ban saba shi ba indai ba wai baccin wahala zanyi a wannan lokaci ba. Hakan yasa nake son haske lokacin da bana komai. Amma lokacin da zan kwanta bacci nafi bukatan duhu in kashe wuta kenan.

Wa yake ƙaƙƙafa maka baya? Wadde yake ƙaƙƙafa mini baya shine abokina. Wadda yake ƙarfafa min shine abokina. Idan ina wasu abubuwa, idan na je na shawarce shi, ba zai sa gwiwana ya sanyi ba, sai da yakara ƙarfafa min gwiwa ba domin komai ba sai dai in cimma abin da nake da muradi.

Ina kake cin abinci a wurin aiki? Inda nake cin abinci a wurin aiki shine a ofis dina. Bayan naje nayi sallah zan shiga ofis dina in ɗauko abinci na in fara ci. Lalle a inda nake cin abinci kenan.

Ina kake ajiye hotunan wayarka? Inda nake ajiye hotunan wayana shine a gallery ko kuma a screenshot. A nan lalle nake ajiye hotunan wayana saboda hotunan wayana suna da matuƙar muhimmanci a wajena, wadda duk abun da nake yi ko duk abun da nake nema ta wajen screenshot, idan na shiga cikin galarina ina ganinsu a kusa kusa ba tare da na sha wahalan nema a wani waje ba.

Kana bin ka'idojin aiki? Eh, ina bin ka'idojin aiki saboda nine nake sa kusan ka'idoji a wajen aikin. To, kaga dole ne nima in kiyaye doka kuma in yi aiki da shi, wadda idan na kasa da ni suka ga bana aiki da doka, to lallai su ma ba za su yi ƙoƙarin bin doka ba saboda za su ce "ni na sa doka ban bi ba, su me ya sa za su bi?" Hakan ya sa nake bin ka'idojin aiki a wajen aikinmu wanda hakan idan mun yi, muna jin daɗin shi sosai sosai.

Wane gidan abinci kake fi so? Gidan abincin da na fi so shine City Star. City Star suna da abinciccika masu daɗi masu inganta lafiyan ɗan adam. Hakan yasa nake son abinci a City Star. Sannan ina son abinci a, a Roma. Robo ma sun iya abinci mai daɗi. Sannan ina son abinci a Sudaniya. Sudaniya ma sun iya abinci mai daɗi. Sannan ina son cin abinci a wajen isha, ita ma ta iya abinci mai daɗi. Sannan ina son abinci a gidan abinci na Shaf'an, su ma sun iya abinci mai daɗi.

Yaya kake karɓan baƙo? Yadda nake karɓan baƙo shine zan sa ma masa muhalli mai kyau wadda zai ishe shi, nutsuwa, iska tare da kwanciyar hankali. Sannan zan sa a nema masa abinci wanda zai ci ya ji daɗi yadda ko ya tafi ba zai manta da ni ba.

Kana mike jiki da safe? Eh, ina mike jiki da safe sosai. Saboda idan na mike jiki da safe sosai, ina ji na cikin annushuwa da farin ciki kuma bana wuni da kasala ko ganda. Sannan zan je nayi abun da nake so ba tare da gajiya ko wani jinkiri ba. Hakan ya sa da safe nake mike jikina sosai sosai.

Kana biyan kuɗi ta waya? Eh, ina biyan kuɗi ta waya. Ina biyan kuɗin wutan NEPA, sannan ina biyan kuɗin satellite, sannan ina biyan kuɗin data, sannan ina biyan kuɗin makarantar yarana, sannan ina biyan kuɗin asibiti. Lalle ina biyan kuɗi da wayana.

Kana iya jefa dutse nisa? Eh, ina iya jefa dutse nesa tun ina ɗan ƙarami na ma. Lalle ina jefa dutse nesa. Wata rana idan mun fita yawon shaƙatawa ko mun fita wani waje haka, ina ɗaukan dutse in jefa shi nesa sosai. Saboda hakan yana sa in ga ina da ƙoshin lafiya sosai.

Kana kallon inuwar ka? Eh, ina kallon inuwata amma lokacin da nake ƙarami, wanda hakan yana sa ni farin ciki sosai. Ina tafiya in ga abu yana bina, sai in ta dariya nikaɗai kamar ɗewani mahaukaci haka. Amma lokacin muna yara ne, wanda hakan ya sha banban da yanzu. Wanda yana tafiya ba mata inuwa na nake ba ne.

Yaya kake shaƙata lokacin hutu? Eh, yadda nake shaƙata lokacin hutu ina ɗeban iyalaina ne, mu tafi can yankari, muje muyi kwana biyu ko uku ba tare da jin wani hayaniya na gida ba. Wanda muna zuwa muje muyi kwana biyu ko uku, za mu tanadi abinciccika kala kala, muje mu zauna a can. Ina, hakan yana sa ni jin farin ciki sosai, sosai, sannan ina hutawa, in samu ishasshen bacci gwargwadon yadda nake so.

Yaya kake jagorantar mutane? Yadda nake jagorantar mutane a matsayina na shugabansu ba domin na fi su shekaru ko wani girman jiki ko kuma ƙarfi na jiki ba shine ina zamuwa mutum mai haƙuri. Sannan ina jin ƙorafe-ƙorafensu wadda idan sun zo sun ba ni shawara a kan abin da zai sa mu ci gaba, ina amsan abubuwan da suka taho min da shi domin inganta tafiyar da take tare da mu. Hakan ya sa nake jin daɗin shugabanci da mutanen da suka fi ni natsuwa da hankali sosai.

Wane abinci yake sa kaji daɗi? Abincin da yake sa na ji daɗi shine in ga abinci an dafa shi, ya dahu, an sa masa kayan ƙanshi, ya yi kyau sannan an zuba naman kaji a saman shi. Wannan abincin ko da na ci abinci na ƙoshi, idan na ga abincin nan ina so in ji ina cin wannan abincin domin yana burge ni sosai sosai.

Kana yin aiki bayan lokaci? Eh, wani lokacin ina yin aiki bayan lokaci amma ba ko da yaushe ba. Idan na ga yana yin matsuwan kwastoma ko kuma ya zo daga nesa saboda mu lalle muna tsayawa mu ƙara tayin kaɗan ba domin kuma ba saboda mu sallame shi sannan hakan zai sa ya sake jin ƙarfin gwiwan zuwa wajen mu ba tare da wani.

Kana lulluɓe da bargo? Eh, ina lulluɓe da bargo musamman lokacin da ake yin sanyi. Saboda ina jin tsoron sanyi sosai, hakan yasa nake neman bargo in lulluɓe kaina sosai. Sai kuma lokacin da sauro yake damuna, shima ina neman bargo in lulluɓe ƙafafuwana saboda gujewa cizon sauro da kula da lafiyan jikina. Saboda ina jin tsoron malaria sosai. Hakan yasa nake lulluɓe da bargo sosai a lokacin sauro da kuma lokacin sanyi.

Kana yin motsa jiki kullum? Eh, ina yin motsa jiki a wasu lokuta mabambanta musamman da safe, saboda in ji ƙarfin jikina sosai in fita wajen aiki ba tare da ganda ko wani kasala na jikina ba. Hakan yasa nake motsa jiki kusan a sati zan fita sau biyar ko fiye da haka.

Wane irin kayan ɗaki kace fi so? Kayan dakin da na fi so shine in ga furnitures, royal chairs and TV stand dai suna burge ni sosai. In ga ɗaki ya sha kwalliya, an masa decoration, an sa TV stand, an sa plasma mai kyau sosai, an sa dining table da dai sauransu. Hakan yana burge ni sosai. In ga babban gado da miror da irin drawer haka, hakan yana burge ni sosai gaskiya.

Kana riƙe lema lokacin ruwa? Eh tabbas ina riƙe lema lokacin ruwa saboda bana son ruwa ya taɓa kaina. Idan ruwa ya taɓa kaina yana sa ni zazzabi. Wani lokacin inji kaina yana ta ciwo sannan kuma idan ruwa ya taɓa jikinama yana sa in ji sanyi sosai. Shi ya sa nake riƙe lema a lokacin da, ake ruwan.

Kana cin citta a abinci? Eh, ina cin citta a abinci saboda citta yana da muhimmanci sosai a lafiyar jikinmu. Lalle ina cin citta sosai a abinci, musamman a cikin tuwo na ina cin citta sosai.

Kana kwana a gado ko a ƙasa? Eh lalle ina kwana a gado, saboda na fi son kwanciya a kan gado. Musamman idan na ɗauko gajiya na, idan na kwanta a kan gado zan taɓigima ba tare da wani abu ya tokare ni ba. Wanda ya sha bambam da kwanciya a ƙasa. Kwanciya a ƙasa za ka iya zuwa kaje ka kwanta kana birgima har kaje ka sauka a kan shinfiɗin da kake kai. Wanda kwanciyan gado gaskiya ya fi kwanciya a ƙasa daɗin kwanciya. Saboda ko don ciwon jiki ma idan ka kwanta a ƙasa za ka na jin jikinka yana ciwo. Wanda ya sha bambam da gado, idan ka kwanta a kan gado ba za ka ji hakan ba. Muddin katifanka tana da kyau. Idan kuma katifanka ba ta da kyau gaskiya ba za ka ji daɗin kwanciya a kan gadon ba ma. Wani lokacin za ka ji gwanda kwanciya a ƙasa akan gado.

Kana iya yin iyo? Eh, ina iya yin iyo a ruwa musamman lokacin da muka je mu wajen wanka ni da abokanai na. Wani lokacin idan na yi iyo a ruwa sai su rasa inda na musu ma, sai su ta nema na, su ta nema na, su ta nema na a ruwa. Haka ba zai sa su ganni ba, sai lokacin da na suka gaji da nema na sai in ɗago kai na sai su ganni.

Sau nawa kake yanke farce? Ina yanke farce a sati sau ɗaya ne. Saboda faratuna na basu da saurin tsira, hakan yasa nake yanke farce na a sati sau ɗaya. Yanke farce yana da matuƙar muhimmanci a gare mu. Saboda in baka yanke farce ba datti zai riƙa maƙalewa a cikin farcenka wadda ko ba komai idan ka zo za ka taɓa abinci ko wani abu makamancin haka zai yi maƙalewa a cikin farcen naka ba tare da ka sani ba. Wanda in ka je ko da ka wanke hannunka tsakanin farce da farce bai cika fita ba, za ka iya zuwa ka je ka ci wani cuta ba tare da ka sani ba.

Me kake saya daga kasuwa? Abin da nake siya daga kasuwa domin amfanin kaina shine ina sayan abincin da nake ci a kasuwa. Sannan wani lokutan harda irin tufafin da nake ɗan sawa. Ina sayan kayan abinci daga kasuwa irin su tumatar, kimba da dai sauransu da yau da lokaci ba zai bani daman kirgo su ba saboda yawansu.

Kana fi son bas ko tasi? Lalle bana son tagsi, na fi son bas. Saboda bas za ka fi hawa ka je ka anitse ba tare da cunkoso ko wani abu makamancin haka ba. Wadda hakan ya sa na fi son bas akan tagsi gaskiya. Saboda bas idan kun shiga yawancin an fi dogon tafiya mu a nan yankin da muke. Ba kamar taksi ba. Tagsi idan kana sauri ka shiga tagsi, za a yi tafiyar minti ɗaya, biyu wasiya, tafiyar minti ɗaya, biyu wasiya wani zai sauka wani zai hau. Hakan ya sa gaskiya ne na fi son bas akan tagsi. Bas idan ka hau wani lokacin sai ka isa inda kake so ma ba tare da wani ya sauka ba. Hakan ya sa na fi son bas akan tagsi.

Menene yake sa ka yi dariya? Abun da yake sa na yi dariya shine idan na kalli ɗan'uwana ko matana ko wani yarona yana cikin farin ciki, ina jin ina dariya sosai saboda wannan farin cikin nasa yana sa ni dariya. Sannan abubuwan da suke ɗan sa ni dariya akwai wasu lokutan idan mun zauna da abokina muna yin raha, suna sa ni dariya sosai.

Kuna sa unifom a wurin aiki? A'a, ni ba na sa yunifom a wurin aiki. Amma masu aiki a ƙarƙashina suna sa yunifom, saboda shagonmu yana da girma sosai, wadda hakan zai sa idan kwastoma ya gan su, ya san cewa suna aiki a nan wajen ne, zai tambaye su kuma abin da bai sani ba. Sannan hakan yana sa mu ji daɗi sosai idan mun gan su sanye da yunifom ɗinmu. Hakan yana nuna cewa suna sake yi mana tallane ko da sun fita wani waje, wanda ba shago ba.

Yaushe kake zuwa kasuwa? Lokacin da nake zuwa kasuwa shine da safe. Idan na je tun safe ba zan dawo ba sai goshin mangariba. Wannan lokacin nake zuwa kasuwa. Idan kuma zuwa kasuwa yin siyayya ne, idan ina zaune a ofis a shago in bani aikin komai, ina shiga kasuwa domin siyayyan abun da na ke son.

Yaya kake shirya ayyukan? Yadda nake shirya ayyukan shine ina yin timetable ne. Ko wanne in sa masa da lokacinsa, lokaci kaza zan yi kaza, lokaci kaza zan yi kaza, lokaci kaza zan yi kaza. Yadda haka zai taho min a sauwaƙe saboda me? Saboda na sa time a jikin abubuwan da zan yi. Wanda ina jin daɗin irin wannan shirye-shirye na wajen ayyukana na yau da kullum.

Waɗanne apps kake amfani da su sau da yawa? Apps ɗin da nake amfani da su sau da yawa shine ina amfani da application na banki na, ina amfani da application na WhatsApp dina, ina amfani da application na TikTok dina, ina amfani da application na Facebook dina. Waɗannan su ne application ɗin da nafi amfani da su a cikin wayata gaskiya.

Yaya kake kula da gashin ku? Yadda muke kula da gashin mu shine muna zuwa shagon da ake aski, za mu je a mana aski, a mana shebin, a ɗauko salu da ruwa a samu a wanke mana kayan mu. Sannan a gyara mana, a fesa mana turare sosai. Yana sa gashin mu ya ƙara baƙi, ya ƙara laushi kuma hakan yana burge mu sosai.

Wane irin waya kake amfani da shi? Wayan da nake amfani da shi shine Realme. Ina jin dadin amfani da wayan sosai saboda wayan tana rike min caji, sannan tana da laushin screen, sannan network ɗinta yana da ƙarfi kuma bata min loading wajen lazy. Saboda haka ne ya sa nake son yin amfani da wannan waya mai suna Realme.

Sau nawa kuke yin taro a mako? Eh, muna yin taro a mako sau biyu ne, ranar Juma'a da ranar Monday. Waɗannan ranaku ne muke yin taro a mako, musamman a layin kasuwar mu. Muna yi domin mu ga me ya kamata mu yi a kasuwar mu saboda ci gabanta.

Ya kake son dafa kwai? Eh ina son dafa kwai sosai saboda ina son kwai. Ina jin kuma daɗin kwai. Yadda nake son dafa kwai shine ina samun ruwa in zuba shi in kunna wuta. In ruwa ya fara zafi sai in ɗauko ƙwaina sai in sa a ciki. In jira shi na yan wasu mintuna idan ya nuna sai in sauke shi. Ina ci ƙwai ina jin daɗi sosai.

Kana son karanta littattafai? Eh, ina son karanta littattafai sosai, musamman littattafan addini da littattafan kasuwanci da littattafan labarai haka sannan da littattafan soyayya. Ina son karanta waɗannan littattafai. Hakan yana ɗan ɗebe min kewa muddin idan na zauna babu abun da nake yi, ina ɗauko waɗannan littattafai ka riƙa karanta su saboda in ƙara samun experience game da harkokina.